A gaskiya na fi son miya mai zafi. Miya mai sanyi, bana jin daɗin cin sa. Amma duk a lokacin da, ban da wani zaɓi to ina cin mai sanyi din. Amma kowane lokaci ina ɗuma miya, kafin in ci.

Teburinmu a wajen aiki na katako ne. Katako aka yi shi. Kafinta ya zo ya haɗa mana teburin nan. Shi ne nan muke saka muyi yankan kayan da za muyi ɗinki. A'a gaskiya teburin nan na da kyau sosai. Yana nan ruwan ƙasa ne.

O gaskiya nafi son cin doya. Ina son cin doya sosai ko soyayyen doya, musamman an soya an haɗa shi da ƙwai ko ma dafaffe ɗin duk ina so amma nafi son soyayyen doya sosai.

Eh, nakan raba ayyuka ga wasu domin na kasance nine nan wanda na fiye aiki a wajen aiki ɗinmu, to sau da yawa ogan mu yake bani dama in rarraba ma mutane aiki. Domin nace ni na kasance mai jagoran mutane ne.

A gaskiya ina aboka-- ina magana da abokanan ciniki da ina ɗauke su da muhimmanci. Ko lokacin da sun so su tayar mun da murya nake saukar da murya na in yi masu kamar yanda aka ce mutane jari ne. So bana so in kora kwastamomi na, watan abokanan ciniki kenan ba?

Launin jakar mu ta kuɗi kore ce, kore ce ruwan ganye. Shi ne ran launin jakar mu wanda muke saka kuɗi amma ba guda ɗaya ba ne akwai wani ɗan kararramin jaka na kuɗi kuma wannan ruwan, ruwan kasa ce.

Gaskiya ina son ziyartan abokanan arziki. Ina samun aiki da yawa wanda bai sa ni in iya fita in je in gan abokanan arziki. Amma duk lokacin da na samu dama, lokacin da babu aiki sosai, musamman da yamma, nakan je in gaishe da abokanan arzikina. Ina zuwa gidajensu wani lokaci mu haɗu a coci sai in gai da su.

Yanda nake magance matsaloli a aiki, watan ina zauna in duba al'amuran, ina duba to menene wannan matsalar yake, sai in nemo wasu bayanai kala kala wanda zai iya taimaka. Wani lokaci in ban iya magance wannan matsallolin ba, ina zuwa wajajen mutane wanda suke gaba da ni in tambaya tambayoyi masu muhimmanci akan wannan matsalar. To da yawa ina samun taimako in na bi mutane na tambaye su.

A gaskiya bana son hayaniya. Duk abun da zai kawo hayaniya gaskiya ina gudu daga waje din. Gaskiya bana son hayaniya domin yana yi min ciwo sosai. Bana son hayaniya.

Yanda nake kawo gidanmu kaman in na fita ina hau mota musamman in wajen na da nisa. In na kai inda zan iya taka sai in taka. In yana da nisa ina hawan babur wanda zai gangaro da ni zuwa gidanmu. A haka nake zuwa gida.

A gaskiya na fi son AC. AC kawai za ka ji sanyi yana shigowa ya kewaye ɗaki ɗin. Amma shi kam fanka zai tafi fitas. Lo wani lokaci yana iya kawo surutu maɗakin amma dai shi AC yana nan shiru ne, abin da ya sa nafi son sa kenan.

A gaskiya na fi son lokaci, lokacin sanyi na shekara. Domin ni ba na son lokacin zufa. Lokacin zufa yana takura mun, ba na ma iya in sa wa'ƴansu kaya. Amma dai shi lokacin sanyi daga nasa suwaita na magance wannan sanyi ɗun.

Eh kam ina kallon inuwa na in ina tafiya, in ina tafiya nake kallon inuwa na. Wannan ma yasa ni na tuna lokacin da nake yaro, yadda zan dinga bi da gudu ina kallon inuwa ta.

Ina son canza kayana a wurin aiki. Musaman takalma na. Akwai takalman da nake sa in yi aiki. Ina sa kaya, amma in na zo aiki akwai wasu kaya wanda na ajiye a wurin aiki wanda ina canza su. In zan koma gida, sai in ɗauko wa'innan kayana da na zo da su. To shi nake sa in canza takalmina kuma, in tafi da shi. Wannan ɗabi'a na koyi shi ne daga wajen ogana, domin na ga haka yake yi. To, abin da ya sake nan ni ma ma sai na fara haka ɗin. To, a hankali dai na ga har muna, jawar a yi waɗansu ma'aikata su ma ma sun fara yin haka ɗin.

Muna kare kanmu daga soro, eh, da amfani da gidan soro, watan ragan soro kenan. Yanzu ma haka ina cikin ragan soro ne. In dare ya yi na ke so in kwanta, ina sa gad, gidan soron nan, watan shi raga na soro din sai in kwanta a ciki. Saboda shi ciwon, cizon soro bai da kyau ma jiki.

A'a, yanda muke aiki tare da ƙungiya shine nan. In an riga an raba ma kowa aikin da zai yi, watan kowa ya riga ya san abun da ya kawo sa da irin aikin da zai yi. To daga nan kowa zai fara aikinsa ba tare da yin abun da zai daɓurci aiki ba. Watan kamar su danne dannan waya muna ajje wayan mu sai dai in mun tashi aiki kafin muke ɗauka waya.

A'a gaskiya ba ni da wifi a gida, ba ni da wifi a gida. Amma dai sai dai in naje wajen aiki nake amfani da wifi. Ina amfani da wifi a gida. Nikin dai gana aiki da wifi a gida sai dai na maƙwabtan mu, maƙwabtan mu suna da wifi. A wani lokaci suna kunna in yi amfani da shi.

To share daki na dai ya danganta ga yanda yayi datti. In ina gida na buɗe kofa na, datti na shigo gidan nan sosai. To daki na zan iya share shi sau uku dai yanda dai indai yayi datti. Amma wani lokacin ma ban share wa. Kaman jiya ban share daki na ba saboda ban ko buɗe kofa na ba kuma ba ko inda yayi datti.

Eh muna ina jin kukan zakara da safe domin muna da kaji ta Hausa wanda suke nan a gidajen makwabtan mu. Ni ma ma a da ina da kaza, waton kowane safe irin su karfe biyar zai yi kuka kukkuruku kowane safe.

Yanda nake shaƙatawa lokacin hutu, watan nake zauna ne in kwantar da hankali na, in kulle ido. Wani zubin ma har mutane za su shaƙo kamar ina bacci amma ba bacci nake yi ba. Sannan in akwai ɗan takardar jarida, ina karanta takardar jaridar nan ne sai in yi kwanta. In kuma a gida ne, na kan yi shayi, na kan yi shayi mai zafi in sha sai in kwanta in huta.

Ina motsa jiki amma ba kullum ba. Ina kokarin motsa jiki kusan kullum amma wani lokaci nakan bada tazarar kwana daya, nakan bada tazarar kwana daya watan in nayi kaman Litinin sai bazan yi ba sai Laraba. Haka nake motsa jikina.

Yanayin ɗakina. Na fi son ɗakina ya zama da duhu musaman in zan yi barci. Nakan so in share ɗakina babu ko datti ko kaɗan. Hakan ya fi sa hankalina ya kwanta. Ba na son ɗaki mai datti.

A gaskiya zuwa kasuwa na ya danganta da in ina niman abu, in ina niman abu wanda ya kama dole sai naje kasuwa. To kaga bayan da zan yi dai sai naje kasuwa ɗinnan. Ina shiga kasuwa amma na fi son in shiga kasuwa kaman farin sati kaman ranar Litinin haka sai in shiga in siyo duka abubuwan da nake nema ma wannan sati ɗin. To in na siyo shi to sai da yin abu ya kama dole kaman zan shiga kasuwa kuma a cikin sati ɗinnan.